A wurin aiki ina ci abinci kala kala. Wato akwai restaurant kala kala a wurin mun ci abinci amma a wurin aiki na fi cin mun shinkafa kaman jollof rice ko fried rice shine na fi ci. Da kuma watarana ina cin garau garau ma. Watarana ina cin soyayyen doya amma ina ganin shine na fi cin shinkafa. In a ka bani jollof rice aka samun nama, ka samu coleslaw, gaba aiki daya mun a ka alhamu shine ke ci. Shine abinci na nake ci a wurin aiki. Watarana kuma ina son cin indomie duk aikin mun ma ana ni mun miya da take take. To sa don ci abani indomie tun siya yana da wuri wuri kuma kai ka wuce ni karba mun ci. Na ci kai na kan zan yi kaman shinkafa, akari ko fa taliya ko asiba kai henduya.

Ina zuwa aiki a lokaci. In ban je aiki a lokaci ba, ana iya kori ni ma wurin aiki a cikin goma. Ko kuwa a ce mana za a cire kuɗin a cikin salarin da ake bamu. So gaskiya ina zuwa aiki da wuri. Ina zuwa aiki kamar ace ƙarfe takwas na safe. So in har zan je aiki ya kamata ace bakwai da rabi ina wurin aiki. Gaskiya zuwan latti ba kyau. In mutum ya ci latti, akwai irin kalmar da ake faɗa masa da idanuwan da ake ganinsa da shi. Amma in ka je da saurin nan, an fi yarda da kai a wurin aiki. An fi sani cewa a kai, ka, zaka iya yi min aikin akan lokaci. Gaskiya. So ina zuwa aiki da wuri. Ina zuwa aiki da wuri.

Eh, ingancin aikinmu, yanzu ina tabbatarwa ta hanyar aiki da wasu abubuwa kala kala kamar AI. Yanzu ni ke aiki da AI. AI na taimako na ya bani wannan abubuwan da nake nema a wurin, eh, bakan aikin. Tab tab yana bani. Kuma ina zuwan, ana yin zuwan aiki da wuri. In naje aiki da wuri, ina iya gama aikin da sauri da kuma na iya yin aiki da yawa. Ina aiki da kwamfuta da kuma kwamfutar na duba mun ko akwai matsala a cikin rubutun da nayi, ana gyara mun rubutun. Ina zuwan training akwai koyaswa a aiki don a, a tabbatar da cewa aikin da muke yi, mun gishci mai kyau. Da kuma ina tabbatar da ingancin aikina da yadda nake, da yadda nake, um, sabuwa da 'yan uwa na wurin aiki. Akwai wasu aikin da dole in nawa nesa su. To, a, yadda muke aiki tare, in muka hadakai, za mu gan cewa, za mu san ingancin aikin mu sosai.

Eh, a da lokacin da nakeda kwamfuta ina sauka tan cire sune suna. Ina akwai apps da nake dashi akai kamar su antivirus, ma wa su, su, um, bafashon na kwamfuta, gabaki ɗai dai ina rarrasu sabo. Ma, yanzu gaskiya banda kwamfuta yanzu so bana iya yin wayannan abubuwan yanzu, kuma na ma manta ya akeyin buga. Ma'adanin da yake shi an yi kala-kala. In na saba da ita sai in zanta miki.

Da safiya inna tashi, abin da nake dafa shi ne biredi da kwai da shayi. Shayin da madara da suga da bombita shine nake aiki dashi. Amma abincin kuma ina faɗa biredi, kwai ne biredi mai laushi me daɗi. Biredi sai in soya kwai, watarana kuma dafa kwai in zanyi. Sai in ce watarana ina iya cin taliya. Inayi dafa taliya, in soya kwai, sai in ci taliya da soyayan kwai na. Watarana in soya doya, in ci. Watarana kuma, watarana kuma masa nake zo in saya a waje ko in sayi waina ko kosai in sha da kunu, duk wa'in nan abincin da nake ci da safiya ne.

Sosai ma. Eh, ina miƙe jiki sosai da safe. Inna tashi da safe, in miƙe, in miƙe in juya, in taya tabaya na, in tsunguna, in tashi duk wannan ina yi, domin ni ina buga kwallo sosai. To a haka buga kwallo na, ina gajiyansu. Ina so na kwanta nayi bacci, sai bana inga damina ko ninga jin jikina yana ɗan damina. Inna tashi sai in miƙe, in miƙe jikina, in yi wani kara, in yi karan sai in je in kalli an kwanta cikin yadin. Sai in je ya daina damina. Haka ne.

Ni ban cika sanya belt ba kullum. Ni ban cika yin duk shi ba. Amma baba na duk inda zai je yana sanya belt. Saboda sam, ya ƙane sanya beltin, saboda me? Kisa mun, san illanshi. Akayi wani hatsari yanzu, belt yana taimako sosai da kuma an harma baka son. Yan sanda su bi ka, su karɓi kuɗi a wurinka dole ka ka sanya belt. Ah, ni baba na yana sanya belt sosai, ni kam bana yi gaskiya. Da yanda dai nan da nan nake tuƙi ba kullum nake yi ba. Amma ban cika sanya, sanya ah, be-belt ba gaskiya.

A makaranta ina aiki da ƙwa yaɗaya, matashi ƙwaya ɗaya nake da shi. Amma idan na je gidan aikin na akwai ya kai ƙwaya uku. Ina aiki da ɗai-ɗai har ƙwaya uku matashin. Kuma matashin suna da laushi. Nasu akwai a gun da ake da ɗaya mai tauru biyu masu laushi. Mutanen in zan yi bacci sai in haɗu ke. In sa kai na ɗaya, haɗu ke ɗaya. Amma in nazo makaranta ƙwaya ɗaya kawai nake da shi kawai in nasa kai na in yi bacci a kan matashin.

Ina da takalma sun kai kwaya shida bakwai haka. Takalma na kuma daban-daban ne. Dukansu ina sa su bisa da inda zan je. Ina da wani ana kiransa Airmax, ina da feka palms kenan akwai slippers wanda nake zuwa wanka da shi. Ina da kobashu, kobashu nan shine ke zuwan coci da shi ko in je class in na sa, in na yi zunzoro na sa wando da dogon riga sai in sa kobashu nan. Ina da wani ana kiransa Crocs wai da shi muke zuwan tiyata ko in je cikin asibiti da shi. Ina da wani feka da ina sa jalla biya na da shi in na buga gezina na sai in sa wancan. Ina da takalmin buga kwallo kuma ina, in zan je buga kwallo da yamma ina da takalmin buga kwallo sukan ma ƙwaya uku nake da shi akwai baki akwai fari. Sai da kuma ina da akwai wani ana kiransa lo, lofu kamfanin lofu baya da laushi in ka sa a fanka zai zama ba za ka gaji ba. Ina da wancan, ina ga a cikin duka takalmin kwallo na yafi sada shi zai kai duba arbain. Amma kobashuna shima akwai sada. Kai daiwaine ne takalmin na nake da shi.

Dangantawar mu da makwabta na gaskiya da kyau sosai. Saboda ni da makwabta na muna iya shigan aikin juna, mu zanna muyi hira, mu kai hira, mu ci abincin juna, mu moroka kayan juna kaman ayon ma, buga kaya kaman kayan dafa abinci duk wannan muna magana sosai kuma. Mugaisa da juna da safe in muka tashi muna tafiyar aiki tare, mu je mubuga kwallo tare gaskiya ni da makwabta na akwai soyayya sosai tsakaninmu. Dangantawar mu ya da kyau muna, muna sharan gefen ɗaki ga baki ɗaya, tare a wurin da muke yi tare muke yi, ba mu taɓa ɗaga murya tsakanin juna. Muka kuma yi faɗa ba ko mu zagi juna a duk wancan ba mayi. A gida kan munyi wannan a makaranta ne abin dana faɗa. A gida farin gidan ko kirismatas ko sallah haka muna ɗauka abinci bama juna, kasance mu ƙungiyoyi da mu bada dinnama duk wannan muna faɗawa. Muna, muna zuwan ziyara da a gidan makwabtan mu, mu zanna muyi waƙa tare, muyi mujdaɗi, mu ci abinci duk wannan muna yi. Wata ranama in hal aka yi aihuwa haka sai mu siya saraba mu je muga wa makwabtan mu su, suna mana haka gaskiya ko zaman lafiya tsakaninmu sosai.

Wanda ranar da zan ce gashi ina zuwa kasuwa. Amma in zan je kasuwa ina zuwa kasuwa kamar ran asabar ko ran Lahadi ina iya zuwa kasuwa. Toh zuwa na kasuwa bisa da, um, bukatainane. In nake da damuwa da nake so in inje, in gyara a kasuwa ko in nake da abun da nake nema inje insiyasai in je kasuwa. Wato ba ranan da zan ce a gashi wanna ranar zuwa kasuwa ne. In iya tashi da safe, a, ina kowane bukata sai kasuwa. In a ka tashi a aiki, bana son in je kasuwa. Sukuma litinin ne, Laraba, Alhamis ne, Juma'a ne, Asabar, Lahadi ne, koh wanne shu ne ranan da ina iya tashi in je kasuwa. Kuma banda cikakken lokaci ko da safe ko da yamma babu. Duk lokacin da kasuwa na buɗe ina zuwa. Amma dai a gidanmu akwai ranan zuwan kasuwa. Ana zuwan kasuwa kamar ran Asabar, Lahadi. Wata rana kuma kasuwar ma daban daban ne. Akwai kasuwar Ngonjo kamar shi ran Laraba ne. Akwai kasuwan da za ja mu ka siya kayan abinci, shi muna zuwa da Asabar. Daban daban haka. In har sunyi kayane, akwai wasu kayan da muna zuwan siya a manyan kasuwa. Wancan ana dauka kayan a kai su ne dai duk makera.

E to gaskiya ba na son hayaniya. Don haka in iya rera bani ciwon kai sosai. So da kin na kwaya hayaniya ma gaskiya so ni. Yadda kuma hayaniya yana hana ni yin so ni karatu. So da kin na kwaya hayaniya, Allah ya samo min yanke ratayun da ya mata. So da abin da kwaya hayaniya ne, ni dai ina, ina gaucewa. Ba na so a biya ni a nan da. Ko wani irin hayaniya koma wajen aiki ne. Ko a nan, nan na cike gangan. Ko a dukkanin da kwaya hayaniya ba na zuwa. So don kai zai min yawa. Da yanayi yana bacewa, bana so na fahimci ciwo na kwaya hayaniya.

Kayan ɗakin da na fi so sosai shine kaman tebur, kujera da kuma, meye ake kiran abun? Wurin saka kayan nan, wardrobe. Eh, shi ina son su sosai. Don, kaman tebur nan yana aiki kala-kala, yana aiki in karatu, in ci abinci akai, da kuma ina son tebur da ake aje a tsakiyan nan. Wa ta rana shi tebur in, ana aiki da glass a yi shi, wa ta rana kuma, ana aiki da katako a yi shi, amma ni na fi son me glass in. Tun ba, me kala baki ba, yana burge ne. Saboda ni na fi son tebur da kujera. Eh, akwai ma su kujera masu laushi dogo-dogon nan, to ma ake ajiye, ajiyewa a falon nan. Ina son su sosai. Ba kaɗan ba. Eh, gado ma ina son gado. In aka ajiye gado mai kyau, za a iya sa katifan shi mai kyau. In ka kwanta, ba wani motsi. Toh, shima yana da kyau,

Eh ne, kiɗan da na fi son ji ana kiran sa rap. Akwai Hausa rap da ake son ji su B.O.C, su Morell, su DJ A.B ina son jin rap na su. Duk wanda na kiran nan su mawaki ne a Arewa, su sun iya Hausa rap ina son jin Hausa rap. Da kuma ina jin waƙoƙi kala kala ne, eh kiɗa kala kala na ke ji. Akwai ama piano, akwai hip hop duk waya nan, tun ba Afro hip hop ba. Eh shi me sunan su, su ɗan su Davido, su Wizkid su suke yi sosai. To gaskiya ina son jin irin wayan can. Amma yanda na faɗa na fi son jin rap na su DJ A.B. Eh yana farantar min da rai in na ji, yana sani, manta da abubuwan da ke damina. Eh.

Eh ni gaskiya ina samun hutu, na fi son cire hutuna ina yi tafiya naje inda akwai hutawa sosai kamar Yankari a Bauchi, kamar Calabar akwai wani obudu cattle ranch a wurin. Duk waɗannan dai suna kwantar min da hankali sosai ina je. Ina iya cire hutu a wurin ɗin da an mu je filin waka, mu je wurin rawa, mu je wurin cin abinci, mu je mu ci abincin da ba na garinmu ba, mu ɗanɗa na mu ji muji daɗin. So gaskiya nafi cinye hutuna a wurin amma in har hutun ba dogo bane. Kawai na fi so in kwanta ɗaki, in buga gem a wayana, in kalla movie, in jira masoya ta muyita hira duk waɗannan shi yafi mini.

Ai abinci mai yaji kam ai shi ya fi mun daɗi. Ko abincin ba yaji ba ni ina sa yaji. Ina--in zan yi tafiya ma ina ɗore yaji ina daɓan a gefe. In gaskiya abinci ba yaji ne gaskiya baya kai mun. So na fi so abinci mai yaji. Ko yajin kulkuli ne ko yajin mene in har yaji ne dai na fi so in sa mata barkono a ciki in ci ta haka. To yaji kam ai shi ne yana cikin abubuwan da muke aiki da shi sosai a nan arewa. So gaskiya ne ina so abinci mai yaji. In in halarta suya yanzu, suya da yaji daɗi, masa da yaji daɗi, ƙosai da yaji daɗi, waina da yaji daɗi ko mai awara ma da yaji daɗi. Duk wayen nan in ba da in ba yaji ba, ba zaka ci su ka ji daɗin su. Gaskiya ni abinci da yaji ina cin abinci da yaji sosai. Yajin ma kin gan yajin kulkuli in aka daka aka sa barkono mai kyau aka sa masa magi da gishiri. Haba ai ɗan kaɗa na sawa a baki kawai sai kai na ke jinta. Kana huhu kana hura bakin ka don zafin barkono ka yaji mai daɗi. Haba ai dambun nama ka sa mata yajin kulkulin ka daɗi. Ko mun yi abinci dai in har miya ma in ka kawo miyan karkashi, miyan gyada, miyan rama duk wayennan in sa musu yaji in ci in ji daɗi.

Gaskiya, yayan itacen da na fi so gaskiya ba kwaya ɗaya da zan iya faɗa amma akwai su da yawa wan da zan iya faɗa. Kaman yayan cashew, yayan mangwaro duk wayannan ina son su. Ina son yayan cashew don shi zaki iya shukawa zaka iya kuma ka gasa ka ci gyadan da a ciki. To gaskiya ya'yan itace kam wayen nan su nafi so. Amma akwai kala kalan da muke da shi a gidanmu. Muna da ya'yan lemu, muna da ya'yan guava, guava, muna da ya'yan har ya'yan kwakwa ma kawai dai kwakwan na wahala da kuma yana daɗewa kafin ya girma su da dabino amma ina yin son su. Akwai wani manjan kwakwa shima ina son ya'yan don ina iya fasawa man ci kwakwan da a ciki. Duk wayannan ina son ya'yan su amma in da na faɗa ya'yan mangwaro, ya'yan cashew, ya'yan, ya'yan pineapple. Pineapple ba ya'ya yake dashi ba amma in aka yanka saman aka dasa zai girma. Duk ya'yan nan ina son su abu da fruit in aka ce fruit duk ya'yan ina so don zaka iya shukawa yayi kyau. Har kuma don ci ne na fi son ya'yan manjan kwakwa, ya'yan cashew duk wayen nan su nafi so. Ya'yan gyada ma to ana cin gyada ai ya'ya shi ina so. Ya'yan gyada wayen nan dai ba itace bane.

A ƙarshen mako, abin da na cika shirin yi shine ina wanke kayana, in ya bushe, in yi guga da kuma ina zuwan fati. Mu yi shaye-shaye, mu sha giya, mu dawo. Gabaki ɗaya wannan shi ne ke yi a ƙarshen mako. A ƙarshen mako ina, eh ina iya zuwan cocin ran Lahadi. A ƙarshen mako ina, ina zuwan kasuwa in je in yi siyayya, in dawo ina goge-goge, in goge ɗakina, in cire dattiga gaba ɗaya. Duk wannan ina yin su a ƙarshen mako ne. Eh, a ƙarshen mako kuma duk abin da aka koya mana cikin makon da ban iya na kara na karanta ba, zan yi so in karanta. In har an ba ni aiki a a wurin aiki, zan zanna in yi shi da kwamfutana duk wannan shi na ke yi.

Kai ina yi sosai, in na shiga wanka a shawa ina ruwa na fufa a jikina sai in fara waƙa kawai, in fara rera waƙa kala kala. Ai wata rana ma zan je da ko MP na ne in ajiye. In nasa sautin nan na ke jin ta ina furtawa nima ina furtawa, ina rerawa ina rerawa ai Baƙraamin ɗaɗi nake jiba. A cikin wanka kwaya ɗari biyu zan iya ce be wuce kwaya goma ne zan je wanda ban furta ban, ban rera waka ba. Gaskiya yana cika abun da na saba yi ma a wurin wanka ke nan ina je wurin wanka dole in, in, in rera waƙa sai inji murya na yayi daɗi kaman nine mana haɗa waƙan. Haka ne nake sosai, to.

Ahe sosai ma. Ina kare wayata daga ƙwayar cuta, domin ƙwayar cutar ta shiga waya, ai za ta ɓata waya, to bana maɓarin ba kowane, ba kowa ba yake tura mun abu a cikin wayata ba da kuma sai dai abokanai na waya su zasu iya tura mun abu. Duk da haka dai a cikin wayana ina da abubuwan app da take, take faɗaɗa cutan in har ma ta shiga akwai antivirus ake kiransu. Shi ya ata taimaka wayana ta zanna lafiya. So gaskiya ni duk inda da yiwai an ce aka wayarka aka tura ma abu a bana yarda sai na tabbata cewa a'a abun kwata-kwata ba cuta a ciki shine zan yarda a tura mun. Haka na ke kare wayata daga cuta.

Eh, ni yanda nake yi. Jagorantar mutane shine da fari ina raba aiki na kowaye don zai sa kowaye ya ji cewa shi ma yana cikin abun da ake yi. In na ba ma kowa aiki ya yi, sai in aka kare aiki wata rana in har akwai kuɗi ko wani abun da akwai aka saka ma abinci sai a raba ma kowa a ce “ah sannu da aikin da ka yi gashi wannan, ka kwantar da hankalin ka”. Da kuma in har akwai matsala zan kira shugabanni in guda na gefen su a ce kamar wayanda suka samu matsalan suna da shugaba daban daban a addini sai in kira shugabayen addinin su ince musu toh gashi gashi. A kira wayan nan a sassanta su, haka muke yi. A da kuma in har matu an yi jagoranta an yi bisa da bangari daban daban ne. Kamar a kungiyar mu na bugawa kullum in har an samu matsala ina kiran mutum in jefa in masa magana in kwantar da hankalin sa in ce masa “a a ai ba haka ba, bai kamata ka yi haka ba, bai kamata ka yi haka ba”. Bana musu ihu, bana musu zagi. Kawai zamuyi magana kamar matasa haka hankali zai kwanta. A wurin karatu kuma zan rarraba abubuwan da kowa zai karantar in ce masa to gashi. A kafin wannan lokacin ya kamata ka karanta, wanda bai karanta ba shi barai samu komai ba. Kaman in za a raba kuɗi shi barai samu ba. In nayi haka sai kugan gaba kiɗan mutanen suna sa cike cike abubuwan da ake yin. Da kuma wata rana sai in fita a cikin nawa hanya in ɗauki kuɗina in ce siya abun da zai tamake gaba kiɗen mu. In na bada haka sai kigan kowa kawai zai ji daɗi. Mutane za su na lafiya ba za su samu matsala ba. In har mutane na ƴan kungiyoyi daban ne, addini daban daban ne, kowa zai duba abun da gabansa barai shiga harkar wannan ba wancan barai shiga harkar wancan ba.

To anguwarmu gaskiya bisa da inda nake ne, ina zama angwar daban-daban. Na yi tafiya in zo makaranta, unguwarmu na cikin asibiti kuma gaskiya akwai kwancin hankali, ba hayaniya, ba fada, ba komai. Anayin abubuwa, tare, ana haɗa kai a yi aiki, akwai masu tamako gabaki ɗaya haka unguwar yake. In akwai matsala, in fili akwai datti, in akwai wani rikici gabaki ɗaya abubuwan da za su kwantar da hankalin mutane. A gida kuma in na koma gida in ba na makaranta, unguwar da nake ana kiransa Ɓarama a Mubi ne, Adamawa State a Najeriya. Sihi unguwa mai kyau ne, babban unguwa ne. Akwai ƴan makarantar da suka zo daga wani gari a wurin. Akwai shaguna da yawa, akwai aiki kala-kala ne da ake yi; filin markaɗe ne, filin siyarwa kaya, filin cin abinci, kayan shago gabaki ɗaya, tela ne duka akwai a unguwarmu. A unguwarmu din akwai zaman lafiya, kwalta kota ina akwai nepa ana samu wa toh wuta kenan ana samuwa a wurin.

Eh muna da ubun zuɓar da sharan a gefen, a gefen ɗakinmu ana kiransa ko dosbin ne komine shiɗe in nayi shara, inna tara ina zubarwa a ciki. Eh da kuma akwai bola a gefen hostel namu da kuma gefen gidanmu su duk muna zubarda shara a wurin saimu ƙona sharan so haka muke yi. Wata rana muna kiran masu zuwa su kwashe shara in akayi so in aka zubar dashi aka tara aka zubar a gefen gida sai a kirasu sai suzo su kwashe. Haka muke zubarda shara. Wata rana a ƙona ayi aiki da tokan wata rana kuma za'a kira masu, masu, baban bola ake kiransu suzo zasu dudduba abunda suke so a cikin sharan su ɗauka kafin sauran sai a ƙona su.

Duk abun da zai haɗani da hayaniya bana so. Warin da akwai hayaniya bana so. In akwai hayaniya a wani wuri, in naje wurin kai na ciwo yake. To kaina zai yi ciwo sosai, ba zan samu inyi abin da nake so ba. Shi yasa duk inda akwai hayaniya, duk wurin da akwai hayaniya, rai na ɓaciwa yake bana son je wurin. Ina hanani in in nitsu ma, kaman ace na fita zanje karatu sai akwai hayaniya a wani, ba na iya in zan nitsu in samu wani karanta abubuwa don hayaniyar yayi yawa. In har ace na je buga kwallo ana hayaniya duk bana so. Don inda aka fara hayaniya, hayaniya kan zai iya kawo matsala. Abu zai iya faruwa sani ban akwai hayaniya. A cikin hayaniya wani yana iya yin sata. A cikin hayaniya kaman kasuwa yanzu hayaniya yayi yawa, yayi yawa bana so. A ɗaki in na yi zama aka fara hayaniya kawai zan tashi in fita a ɗakin ne don bana son hayaniya. Kaina zai yi ciwo, zai sa ni shan magani kuma magani ma babu abin da nake so bane. To duk bana sonsu.

Ni ba dama ne, ina aiƙi da dama. Hannun dama na ke aiki da shi. Hagu na kam ma kwata-kwata ba na iya yin komai da ita amma a, a cewa irin in ɗauki abu, eh na iya ɗauka abu amma daga rubutu ba na iya yi. Naka wani ɗaga abu mai ƙarfi duk ba na iya yi. Na fi aiƙi da dama na, da dama na nake cin abinci, da dama na nake rubutu, da dama na nake naushi, da dama na nake ɗaga abu mai nauyi, da dama na nake harba abu, da dama na nake riƙe takarda, nake riƙe waya ta, nake riƙe duk abun da nake son yi da dama. Hannun dama na ke yi. Na fi yarda hannun dama na shi ya fi ƙarfi, shi na fi aiƙi da shi. Hagu na ba na iya aiki da shi sosai saboda baya da ƙarfi, ba tayi yin abun da dama na yake yi ba.

Eh, yanzu haka bana gida. Muna da WiFi a gida, muna da WiFi a gida, muna da WiFi a makaranta. WiFi ɗin da nake aiki da shi a gida WiFi Glo ne, da kuma WiFi MTN muna da ɗuka biyu. A makaranta kuma muna aiki da Starlink WiFi, Starlink muke aiki da shi. Yana, na fi son aiki da WiFi mad don WiFi na da sauri. Duka abin da ka taɓa, za ka gani, da kana suka yi downloading da WiFi yafi sauri. In naje sun yi downloading wani fim yanzu, me ashe ah, fita-fita guda ɗaya, biyu, uku, huɗu kuma yana sun yi shi da sauri. Na fi, na fi yarda da, na fi yarda da WiFi. WiFi kuma ba wani a gashi yawan data da za ka yi aiki da shi. Na ma unlimit data da za ka ta aiki, ka ta aiki da shi, ka ta aiki da shi baya ƙarewa. Sha sa ni na fi son aiki da, da WiFi. Abokanai na gaba kiɗe, dukkan mu masu son WiFi. WiFi in har ba WiFi akwai damuwa.

Eh ni ina duba kalanda kullum, dun ina yin adashe na sati sati, to ina duba kalendana kullum, yau da nan, gobe, jibi, gata, nan da nan ina duba kuma ana makaranta so muna samu jarabawa diyewa. So ina duba karin mantai yaushe ne wannan jarabawa da kuma ina duba dun ina da yan'uwa diyewa ban sanya yaushe aka haife su sai in ce musu to sannu da ranan haihuwa da an gayyace su duk wannan ina aiki da shi da kalanda ina dubawa kullum sanda an samu iyan tuna da kuban da aka bani.

Eh, a wurin aiki lokacin da nake hutawa shine kaman karfe sha biyu. In za je sallah ina hutawa kafin cigaba da aiki karfe biyu da kuma watarana. In akwai kaman public holiday ina hutawa da kuma watarana. Ma in har a ce wani rasuwa akayi ko akwai damuwa a wurin aiki ana bamu hutu. Ko in aka tafi strike duk hutu ne. Amma in dai wai a lokacin da ina kan yi aiki ne ba hutu sai kaman karfe ɗaya haka, karfe uku da rabi da kuma in aka tashi aiki karfe huɗu shine nake samun hutu. Hutawa kuma gaskiya ya kamata don aikinmu akwai wuya. Mu ka samu mu ka huta, mu ka yi aiki mu ka huta yauwa shine aiki zai cigaba.

Eh ina shan madara sosai. Ai ina shan madara a, a nan yanda ake siyarw a drink kuma ina shan madara in zan haɗa sha'i. Ina shan madara a nono. Ina iya siyan kindirmo mu nonon shanuna in sha sosai. In na sha ina kwantar mun da hankali dak abin mai madara ina so. Ina shan madara a sha a tea ina iya yin madara leda kwaya biyu in haɗa sha'i in sha. Wata rana ma zan buɗe madara haka kawai in siya lawal sachet nan in buɗe shi haka kawai in ci gaba da sha. Em, madara kala kala ne wanda muke da shi muna da peak sachet na madara, muna da loyal, akwai mixi, akwai kirima kala kala. To ni na fi son kirima yana da yawa ciki ina buɗe in sha, in sha, in sha, in tsotsa in sha. Sai dai wata ranar, na sha madaran ciki na na juyawa amma baya hana ni shan madara domin ina son madara. Madara akwai daɗi.

Eh ina cire takalma a gida. Tun ba in zan shiga ɗaki ba ina cire takalma. Bana shiga ɗaki da takalma. Amma in har yawo a cikin gida ne zan yi, bana cire takalma. Da takalmi na nake aiki, da takalmi nake aiki, da takalmi nake zuwa yawo a cikin gida. Sha wata rana in har abokanai na suka zo za mu buga bal, ina cire takalma a cikin gida sai mu hau kan ƙasa, mu buga bal, mu buga bal. Mu buga kwallo kenan shine bal ɗin. Amma cire takalmi nan matsala ne, wata rana dan ina iya jin ciwo. So amma in na shiga cikin gida yanda na faɗa, nake shiga ɗaki bana cire, ina cire takalma. In har kuma zan yi yawo a cikin gida bazan cire takalma ba karin abu na taka abu ya ji mini ciwo.

Sosai ma waya na na yi amma ai da daga gyaran cikin wayan ne za ka iya sa abun ya faru, za ka iya hana shi ya faru. So inhar maganan hasken waya na ne? Eh waya na da kanta tana daidaita daidai da haske. In na je ƙarƙashin haske sosai sai shi gan seya rage hasken wayan. In har kuma ina inda akwai duhu sai hasken ya karu gaskiya. To gaski na jin daɗin waya na da irin abincin. Akwai wanda na taɓa rikewa baya yin haka. Kuma ban san ya zan yi in sa ba amma waya na da nake aiki yanzu tana yi sosai. Yanzu haka ma da nake magana sai ta karu sai ta ragu ta karu ta ragu.

Eh to gaskiya ba ma yin wuta da itace amma a da muna yi, yanzu a haka da nake magana ba mu yi. Yanzu a haka sai dai mu yi aiki da gas cooker ko shine abin da ake kiranta amma yanzu a da sosai muna yin murhu. In muka yi murhu sai mu sa itace, muka sa itace muka kunna mata wuta sai muyi daffuwa akai wata rana mu ni ma tafitar mana da garwashi, muyi aiki da garwashin mu yi ayon na kayan mu don na kayan mu guga kenan. Amma yanzu a haka gaskiya ba ma, ba ma aiki da itace. Don ko hayakin yana jima mataye especially tun ba matan da suna da ciki ba yana ji musu shi ya sa. Aka ba mu shawara mu dena aiki da itace wurin ma, ma wuta.

Eh ina share ɗakina kamar sau uku ko bana bayan kwana biyu ina share ɗakina sau uku. Wato kenan ko wane rana zance ina share wa ko sau ɗaya. Amma ba kullum kullum bane. In na share yau zai yi gobe ban share ba. Wata rana kuma ina bari gabaɗaya sati ba na share. Sai in aka je ƙarshen mako sai in share ɗakina in je gyaggyara abubuwa. Wato hakan na faruwa don don yanda aikin gaba na yake. In naje makaranta wato bana samu lokaci wata rana in na dawo kuma na gaji sai in kwanta inyi bacci. Amma share ɗaki ɗin ina sharewa tabbas. Abokanaye ma in naje ɗakin su suna sharewa su kam wata rana sau biyu a rana. Da shike ne ɗakina baya datti sosai ba kura ba kome. To ina sharewa ɗaya a kwana biyu ko sau biyu uku a kwana biyu hakan duka na ke yi.

Sosai ma, rubutuna na da kyau sosai. Rubutuna na da kyau sosai, yana yi nasani dun tun lokacin ina ɗan primary na zuwa secondary na. In ana ba da best handwriting that is masu rubutu mai kyau, ina cikin wanda ake ba su rubutu. Ana bani rubu-- ana bani abubuwa kala kala don rubutuna na da kyau. Malamai na suna faɗa cewa in har kowa mazai rubutu kamar ni ba da'a dinga samun damuwa ba. Dun rubutu na za ka iya karantawa, in nayi rubutu za ka, za ka, za ka masa mana da kwamfuta aka, aka rubuta. Rubutuna na da kyau, yanzu haka ma na zama ɗalibin, ɗalibin karanta ma cutar jikin mutum. Duk da haka, wato likita ana ce musu rubutunsu baya da kyau. Amma duk da haka ni rubutuna na da kyau. Mutum yana iya karantawa, yana ganewa da kuma yana da kyau ma ido. An ce mata suna suka fi rubutu mai kyau, amma ni bin yardaba dun ni namiji ne in nayi rubutu, haba koma tan mayana burge su. Na iya rubutu sosai, kala kala rubutu kuma rubutu na ba kwaya ɗaya bane. Da hannun da mana ke rubutu amma zan iya yin rubutu kala kala. Zan iya yin shi ya kwanta, zan iya yin shi a tsaye, zan iya yin shi ƙanana, zan iya yin shi manya kuma duka yana da kyau mutum zai iya karantawa. Wata rana abokanai na za su bani rubutu, rubuta musu takarda ma masoyansu. In na rubuta da kyau haka sai su bani ɗanwani canji, inje insiya wani abu. Duk kuma rubutu ma ina son yin rubutu da, da biro wata rana da, da, da fensir amma na fi yi da biro. Tun ina cin wa kai na in nayi rubutu da biro ban yi wani damuwa, samu damuwa rubutun ba, ba wani mistake ba. Haka gankawai rubutuna na tafi ya dayawa. Zan iya rubutu layi goma fiye da goma kuma ba zan, ba zan goge abu ɗaya ba.

Eh to, lokacin da nake jin damuwa, akwai damuwa gaskiya ina yin abubuwa da yawa. Da fari zan iya ce ina jin kiɗa, sauti in na sawaƙa nike ji. Hankali na na ɗan kwanta wa, damuwan na ɗan barin jikina. Damuwa kuma mun ce kara-kara ne. Akwai damuwan cewa a mutum bai da lafiya, akwai damuwan tashin hankali, akwai damuwan kuɗi. To in har damuwan tashin hankali ne waka nike ji ko in kira abokina muyi waya ko in kira masoyiyata mu waya ta kwantar min da hankali. Ko in kira yayata ko yayana ya taimake ni ya bani shawarar da hankali ze kwanta. In damuwan kuɗi ne, zan kira yayana ya tura mun kuɗi ko babana ya tura mun kuɗi. In suka tura mun kuɗi, hankali na se ya kwanta damuwan kuma yawatse ke nan. In har kuma damuwan cuta ne gaskiya, zan je asibiti ko in je chemist a bani magani in sha in warke jikina yadena mun ciwo. Wata rana kuma raina ma ya ɓace ya son zuwan buga kwallo. In na je na buga kwallo, hankali na na kwanta wa. In na buga kwallo kamar ma awa ɗaya da rabi, hankali na zai kwanta don na iya buga kwallo kuma yana cire damuwa yana sa an manta da damuwan kaina. Eh dai amma ina da abokana yanda su wallahi har giya suke sha, suka sha giya sai su manta da damuwansu amma dai ba bai damuwa ya tafi ba ne. Kullum shawara nake ba su in kuna da damuwa, ga akwai yanda za a bi. Da akwai wasu damuwan da wata rana har malaman addininmu muke zuwa su su mana addu'a, su koya tarda mu, su faɗa mana gaskiyar rayuwa da yanda zamu haƙuri da mutane duka. Shi dai to wannan hanya haka nake, haka nake kwantar da damuwan da a kaina. Eh.

Ni yaro mai jin magana ne da kuma ina da, ina da kirki a yanayin aikina. So gaskiya dangantakar mu da shugaba na ba laifi. Ba ni da damuwa, shi ma ba ya da damuwa. Muna zaman lafiya da shi. Yana son ba ni aiki don ya san ina da hankali, zan kuma ina da kirki a yin aiki. Zan yi aikina a kan lokaci da kuma zan yi shi da duka zuciya na da kuma zan yi shi da gaskiya. Shi ne abin da zan iya faɗa. Shi shugaban mu yana da ilimi sosai, ya iya koyarwa da mutane, ya iya zama da mutane. So mu gaba gidan aiki gaskiya kafin ka ji ko ka ji an samu matsala da shi shugaban mu, yana wuya. Kuma mu yan aiki muna ƙoƙari. Ni dai sosai yana ba ni alfarma don ya ga irin yanayin aiki na da zuciya na a kan yin aiki. Yana sa duka zuciya na da ƙarfi na da komai na in gani cewa aikin da an bani fa gaskiya na ga na yi shi. Shiyasa dangantakar mu da shi yana da kyau. Wata rana yana iya ba ni fiye da abin da ya kamata ya biya ni don saboda ya ga aikin ya yi kyau. So gaskiya zan ce shi yana nan mutum mai hankali ne, mutum mai alheri ne da kuma gaskiya yana da kirki. So zaman lafiyar mu yake da shi, da shi.

Eh to gaskiya tufafi kam gaskiya ban iya ɗinkin tufafi ba. Ban taɓa yin ɗinkin tufafi ba kuma ban iya yi ba. Sai dai to in har dai tufafin yaɗan sage ko akwai rami eh to ina aiki da alluran hannu in ɗinka in gyara irin wancan. Amma in harwe don in ɗauke daga yadi in haɗa in yi ɗinka tufafi ne gaskiya ban taɓa yi ba. Sai dai ina da abokanaye da ƙawaye da sun iya ɗinka tufafi. Suna ɗinka tufafi sosai kala kala suna yin na maza, suna yin na mata, suna yin na yara kuma suna basu kuɗi sosai. Amma ni dai ban iya ba ban taɓa yi ba kuma.

Eh ina cin tafarnuwa, ina ci sosai. Ina cin shi ma a abubuwa daban daban. A gidanmu ana dafa abinci da shi sosai. Ana sawa ko shinkafa ko taliya ko wani shayin na za'a yi na cin tafarnuwa ne. Eh, ƴan gidanmu ma suna ci. Sai dai tafarnuwa in ba kowa bane yake ci, don yana iya kawo matsala a jiki ma wayoyinsu. Wayoyinsu jikinsu na iya tashi waye suka ci tafarnuwa. Amma ni ina ke daka mammura yanzu, ina haɗa tafarnuwa da citta, na daka na sha shayin shi. Yana warkar mun da mura na gaskiya to eh ina cin tafarnuwa. Sai dai ba kowa bane kuma gaskiya na son warin shi ba. Ko zance kanshin shi ne ni dai ba kanshin yake baya mun wari, yana mun kanshi. Ina son shi ina aka samu shi har a shawar mama ina ci. Ina cin shi a cikin meat pie duka gaba ki ɗaya. Shi tafarnuwa na da aiki da yawa a jiki. A ɓangaren karatu na an faɗa mana aikin da yake a jiki, yana kashe cuta kala kala. Shiya sa ni ke son cin tafarnuwa.

A'a, ai wannan saidai in ba ku labari akan keke kam. Ina hawan keke sosai, sosai ba kaɗan ba, ina hawan keke, na iya tuƙa keke, kala kala. Akwai wani keke ana kiranshi dokin baba, babba ne. To tun ina ƙarami na iya tuƙa keken can. Da ina ƙarami, ina gan daga ƙarami na har zuwa yanzu na tuƙa keke, Ɗaya ɗaya ɗaya ya kai ƙwa ya huɗu haka, wanda baba ne ya siya mun ma kai na, tun ina ƙarami ina tuƙa keke, Ai ina hawan keke, gallan da nake yi, daga in sake hannu biyu muyi rige-rige zuwa wani fili, sai muyi boris, duk wancan munayi da keke. Muyi tukin tsaye, mu ɗaga kai mu tuƙa. Ai keke kam, ina hawan keke sosai. Shi nake aiki da shi ma, ina zuwa makaranta tun ina ɗan nursery na, har na zo, har na zo secondary school, na ƙare secondary school. A university ma ina hawan keke, mu kai sako. Mama na na aika ni in kai sako da keke. To gaskiya, in har maganan tuƙa keke ne, na iya tuƙa keke ba kaɗan ba. Akwai wani keke ana kiranshi BMX na galla ake yi da shi. Kai ai, na ji daɗin tuƙa keke. Watara na, ɗan mu, za mu sa kuɗi, in mu kai rige-rige wanda ya zo first. Wanda ya zo na ƙarshe, shi za'a dinga cire shi. Mu dinga cire su, cire su, cire su, har sai an zo an bar ƙwaya biyu sai su sake yin rige-rige. Wanda ya ci sai a bashi wani abu a hannu ya riƙe, ko kuɗi, ko a siya mishi biskit, ko wani abu haka. Gaskiya na tuƙa keke kala kala. Keke ma watara na, har ɓaci wa in ya yi, za mu zanna mu gyara keke da kan mu. In ka cire fita, mu sa ka ce da kanmu. In har, wuyan keken yayi bend za mu je mu gyara, Gabaki ɗaya gaskiya, na--nayi, na ji daɗin tuƙa keke girma na. Har yanzu na iya keke kuma aka ce wanda ya iya tuƙa keke zai iya yin mota. Kuma na zo na yarda gaskiya ne, in ka iya tuƙa keke ka iya tuƙa mota.

Eh to gaskiya ni na fi kuziri da safe, na fi samun kuziri da safe. Inna tashi da safe nayi bacci na huta, ina samun kuziri mai kyau wanda ina zan iya je in buga kwallon safe ko in je in ci karfe duk in na huta kuzirin ya fi mun. Don da yaman nan gaskiya ka dawo daga wajen aiki ko daga karatu ka gaje ka cib so ba za ka iya yin aiki ba. Amma safen nan ba sai ka ma ci abinci ba, karfi kawai za ka gan ta tashi da shi. Za ka je ka yi aiki daban daban, watarana ma lokacin da muna ƙanana da safe da ka tashi ka yi shara, kayi wanki, ka wanke mota, ka ƙara je makaranta. Duk wancan da safiya ne kuma kana da uziri ba kaɗan ba. Amma da yamman nan shikenan ka gaje ka cib aske kwanta kai bacci ne.

Eh, bisa da sanin igiyan ne. Ina iya tsallake igiya. Ina, ina iya tsalle igiya sosai. Akwai wani irin wasan da mukeyi lokacin da muna can makarantan sakandari kafin mu shiga University. Za a ɗaura igiya sai ku zo ku yi tsalle wanda ya wuce. Igiyan shine zai zama na farko. Gaskiya mun yi wasan can baka ɗan ba. A gida maza muyi sai mu ajiye katifa a baya, kar mutum ya fadi ya ji ciwo. In ka zo sai ka tsallake shi. To gaskiya mun yi wasan tsallake igiya sosai. A'a, yaya na kamde shi yayi abun sosai a can inda suka yi, eh, inda aka koyar da su a maganan zaman ɗan sanda. Su suna yin shi sosai don inka iya sosai. In akwai wani damuwa matsala anzo kawai, fiya zaka tsallake wani igiya ka shiga wani matsala ka yanke damuwan da ke faruwa.

Tabbas kuwa, ina jin tsoron kwari, tun ba sun shiga riganka ba, suyi ta damin ka kayita kaikaya jikinka. Bana son kwari kwata-kwata. Kwarin nan kai matsala ne, ka ajiye waken ka, su shiga su cinye su ɓata waken, ka na zama zama an ka wani ko shiga, ko wani abin da ya zube, zaka ga ya tara ma kwari. Gaskiya bana son kwari. Kwari za ta sa jiki ƙaiƙayi, wata rana ta ɓata ma rai kuma wata rana ma, in ka zuba musu magani suki mutuwa. Ni ban san wanne irin damuwa matsala ba ne kwari take ji ba, amma gaskiya kwari ba kyau. Ni ina tsoron kwari, bana son kwari kwata-kwata. In na gan kwari gaskiya jikina tashi yake yi, duk na tuna sun taɓa sa ni, ƙaiƙayi jiki sosai. Ina taƙaiƙaya jikina na, yi wanka ƙaiƙayin yake daina wa. Gaskiya kwari ba akwai kwari gaskiya ni bana sha'awa da kwari. In akwai kwari a wani wuri yanzu, na bar wurin yanar gaskiya.

A ba ysdda za'a yi na gaskiya, a yi aiki gaskiya, bai cika faruwa sosai ba, amma in ya faru ma kawai in na ɗaga hannuna sai in kwantar da hankali na, in magana hankali, in ba ma dukan manyan mu gaisuwan da ya kamata sai in faɗa musu gaskiya nidai ga shawarana. Ina ga in aka yi abun haka, aka yi haka shi zai fi. To haka nake bada nawa ra'ayi amma bawau in na yi bada ra'ayina yana kawo matsala bane. Bana sa ra'ayina ya kawo matsala kwata kwata. Kawai zan faɗa in an yi to in ba a yi ba ma to shi ke nan. Ni a wurina ba wannan bane, duk ni babba bane wurin aiki, ni karamine wurin aiki saboda haka magana na ba lallai yaba da ya isar da saƙon da suke so ba.

Eh to bisa da yanda abinci yake ne, akwai abincin da ni ina ci da hannu, akwai abincin da kuma dole sai na ci da cokali. Kaman yanzu in aka dafa tuwo da ƙone da miya gaskiya na fi so in ci da hannu. Da hannuna na ji fi daɗi in na ci in lashe hannuna. Amma dai wata rana ko dama tuwon ne ina iya ci da cokali tun ba in na fita waje kuma ba na son ɓata hannu ba tun ba in miyan akwai manja a ciki ba. Kar ya ɓata mun riga in na taɓa rigan so ya fi yin aiki da cokali wata rana a wurin. Amma sauran abinci kamar su taliya, su masa, su ƙosai duk in na ɗauka fok cokalin inyi aiki da shi akwai matsala. Dole in aiki da hannuna in ci masa ko in ci ƙosai ko in ci awara ba na aiki da cokali. Amma yanzu zan sha kunu ba ran iya shan kunu da hannu ba dole in sha kunu da cokali da kofi. In zan sha madara dole in sha madara da cokali. In zan sha shayi dole in sha shayi da cokali ba ran iya ce a zan sha da hannu ba. A wayensu abinci kuma in akwai zafi sosai gaskiya na fi so in ci da cokali. Don na ɗiba kan cokali sai hura busa mata iska. In na busa mata iska in ta ɗanu suka in ta an yi sanyi sai in ci. Sabo ci da hannu gaskiya bisa da abincin ne inda na faɗa ci da cokali ma bisa da abincin ne. In har yanzu kaman gyada ne, gyadan da ba market ɗaba ba kuma ba ai dole in ci da hannu. In har a ce kaman masara ne, masaran da aka gasa ko aka dafa dole in ci da hannu ba ran iya ci da cokali ba. In har kamar ice cream ne dole in sha da cokali ba ran iya shan da hannu ba. To ba to haka akwai bambanta a abinci da yawa kala kala.

Eh toh ina koyan yare daban daban Hausa na ma ban gama iyawa sosai ba so ina kan koya. Ina koyan Turanchi mai kyau, duk dai ina iya faɗa ina iya ji sai dai damuwan bana faɗan yanda nake son ta. Duk da yanda da ko ina na je zan iya magana a Hausa kuma zan iya magana a Turanchi ko wa ya jini ya gane magana na ban gama koya yanda nake so ba. Da kuma ina koyan French. Eh na ɗan koyan French na iya su koman sava, vivien na iya su sebien, sake tufi duk wannan na iya French. Ina koyan yaren mu nawa yare ana kiransa yaren Kamwe a Minchika a Adamawa state shima ina koyan yaren sai nan da can jefi jefi ina koyan Kanuri shi yare ne a Maiduguri shima. Ni dai ina koyan yaruna da yawa ina son iya kama ta yare kwaya bakwai kafin nan dai in bar duniya In Shaa Allah. Eh da kuma gaskiya koyan yare akwai wuya ba karya. Akwai wuya sosai tun ba in ka riga ka girma ba amma ina iya ƙoƙari na in gan cewa. Na koya yaren nan dukan su da kyau. Na iya furtawa mai kyau zai bani dagowa a wurin aikina, zai bani kuɗi da yawa zan iya neman kuɗi da cewa ana iya yare daban daban. Yaren da dai da yafi wanda ba wahala sosai koya a wurina shine yaren Ingilish din gaskiya Ingilish ba Turanchi ba wahala sosai kamar yanda sauran suke. Su Kanuri akwai wuya, su Hausan ma dai in ba ka taɓa ji ba akwai wuya. Yaren mu ma akwai wuya harshe na na da ɗan nauyi amma dai ina sa zuciya na ga baki ɗaya kuma in Allah ya yarda nayi nisa zan iya koya duka.

Eh, yanayin da na fi so shi ne sanyi. A yanayin sanyi gaskiya mutum yana da matakin sanyin zai iya rufuwa cikin bargon shi yayi bacci da kuma ni dai bana shiri da zafi na gaskiya. Na fi son sanyi. Don a yanayin zafi kaman inda muke zama zafi ya yi yawa za ka yi zufa, ka yi zufa gashi in har babu wuta, ba fan ko AC sai dai ka ta zufa. Gashi mutum na ramewa, ina ramewa sosai ni gaskiya a zafi shi ya sa na fi son sanyi. A lokacin sanyi hankali na a kwance zan iya shiga bargo in yi bacci in tashi ruwa ma in ka sha ruwa mai ɗumi ɗumi domin ya ɗarajin mun sanyin. A yanayin amma a wani lokacin zafi dole ka nemi wuta kuma gaskiya in ba wutan NEPA nan zai baka wahala don dole ka nemi kankara ko ruwan sanyi. Kuma Maiduguri inda muke zama akwai zafi sosai. So gaskiya akwai wahalar zama tun ba a lokacin zafin ba. Akwai wahalan zama kuma lokacin kaman kwanakin baya ba wuta, ga zafi gashi ba kuɗin mai, mai yayi tsada so wahalan mukai tasha.

Kayan marmarin da na fi so gaskiya suna da yawa. Kaya marmari na daban-daban ne. Kaya marmari na akwai su kamar kayan sawa, akwai su kamar kayan ci, akwai kuma kamar clarin da zan aiki da shi da firade, da wuraren da zan je. Duk waɗannan kaya marmari ne. To a maganan kayan da zan sa akwai kaya da takalman da nake sha'awansu ina murmure sa su amma yanzu haka ban sa su ba kamar su Louis Vuitton, su Gucci, su Balenciaga. Akwai takalman su da rigunan su nake so in sa. Sai a maganan abinci kuma akwai abincin da ban taɓa ci ba kamar su ice cream flavors da ban taɓa sha ba gaba ɗaya ina so in sha su gaskiya. Lokaci ne.

Tafiya da nisa, abu yana cikin abun da nake son yin sosai, don yana kara lafiyan jikina. Ni akwai time da, aka yi wani coin ana kiranshi Sweet coin, to lokacin da na samu, na koyi tafiya da nesa sosai. Zan tashi daga inda nake, in yi tafiya har zuwa kaman kasuwa, kilomita diyawa kawai zan iya kai tafiyan awa ɗaya, ko kuwa tafiyan minti talatin. In zuwa haka batara na zan tashi in fita in taka daga nan, har zuwa University of Maiduguri, daga UMTH zuwa University of Maiduguri. Shi yanzu takawan zai kai ka minti kaman talatin haka. Tafiya da dawowa, kaman zama na kaman awa ɗaya. To gaskiya ni ina takawa da kafa, yana kai har tafiyan awa ɗaya, ko awa biyu, duk zan iya yi. Tafiya sosai nake yi, tun ba in har nake so in yi ɗan jiji lafiyan jikina in yi zufa ba, sai in sa in yi taka, in yi tafiya, in yi tafiya, in yi tafiya, in yi tafiya gaskiya.

Eh aikin gidan da nake yin kullum akwai su kwaya huɗu. Ina ɗiba ruwa daga rijiya, ina wanke mota, ina share cikin gida da kuma ina makani na wanka. Wannan kullum sai na yi. To ina tashi na yi musu wanka zan kai su makaranta. Makani na yana. Na wanke mota, na wanke motan da zan kai su makaranta da shi ko baba na zai fita da mota. Dole in tashi da safe in wanke mota. Sai ɗiba ruwa kuma muna ɗiba ruwa mu aje don ace in harba ruwa ba wuta bayan da za mu samu ruwa. So in aka kawo wuta za mu je mu ɗiba ruwa a tanki. Wata rana har da rijiya mun je ɗibawa sai mu cika cikin drum muka ajiye shi, shi kenan. Ehmm sai maganan shara. Gidan mu akwai itace a ciki so ko yaushe itacen na zubar da ganye so dole in yi sharan gida. In share gidan gaba kiɗaya kullum ina yi sharewa gidan sau ɗaya. Ko wane safe zan share, kowane safe zan share. Amma cikin sauran cikin kamar falo mu ina ya share wasu uku. Cikin ɗakin baba na da kanina ina ya share wasu ɗaya a rana ko biyu a rana. Duk wancan na cikin aikin da nake yi kullum a gida. Amma in zo haka ina makaranta. To a makaranta kuma abin da nake yi kullum shine in na tashi dole sai na je na tace na abubuwan da akwai a cikin ɗaki in sa a dustbin. Ba lallai in share ba. In akwai leda fe watan da aka sha zan ɗauka in ajiye ledan fe watan a cikin dustbin. In akwai wani cokali da ba wanke ba daga gaba kiɗaya na tattara da kwanuka da cokali gaba kiɗaya in je in wanke wanke. To wannan kowane rana daga litinin har zuwa haladi gaba kiɗayan kowane rana a mako ina yin shi. Sai dai lokacin hiya in tayi ta in ba hawaye kullum da sassafe bane. Wata rana zan iya yin ta da rana, wata rana da yamma bisa da yawan aikin da a kai na. In na dawo daga lectures in koyarswa sai in zo in yi. Wata rana kuma na gaji zan bari sai can an jima in zo in yi ta da ko dadaddare yamma kafin in yi bacci ko kuwa dadaddare kafin kwantan yi bacci.

To gaskiya ni ba na tara sabon kuɗi, don ba a amfaninta a wurina sosai gaskiya. So in har maganar tsabar kuɗi ne bana tara tsabar kuɗi. Amma watarana ina iya zuwa in tambaya masu sabon kuɗi in karɓa, tun ba in zan je aure ba in akwai aure ko in zan je church. In akwai wani, wani maganar Allah da za'a yi wadda zai bukantace mu tara kuɗi. Ina, ina ba da sabon kuɗi a wurin. To gaskiya amma ba wai gon gon cewa akai na ina sawa cewa in nema sabon kuɗi ba babu. Ina samu, ina samu watarana in an ban canji to zan iya ajiye wa in yi aiki amfani da shi. Amma in har kaman aure na ce yadda zan je dole sai na je. Na karɓa sabon kuɗi a banki ko a wurin wadda na waye yana tarawa sai in je mu zuba ta a aure ko a wurin abokanaye ko a wurin wani. Shine gaskiya.

Sosai ma, a ƙasan yanda muke inda Nijeriyan da ba wuta sosai nan, muna da kandir, muna aiki da shi sosai, muna kunna kandir. Ko zamu yi barci ma, ko akwai wutan, mun ka kashe wutan muna iya kunna kandir a ɗaki. A gidan mu an ce ko wane sati, muna aiki da kandir yana kai ace ƙwaya ishirin haka. In ko wane rana ko wane ɗaki, muna da ɗaki yakai huɗu biyar, ko wane ɗaki da kandir ɗaya ɗaya ɗaya, to ko wane sati muna aiki da kandir sosai gaskiya. Kandir ma, yana wutan shi, ni ina aiki da shi inyi karatu. Inna tashi da dare, inna kunna kandir ina karatu da shi. Tom ba wuta, in kuma ba wuta, ba fitila, ba kuɗin kero a sa a cikin fitilla, ya fi a siya kandir in. Ina gan kandir ɗaya yana nan kaman ɗari biyu ne ko naira ɗari biyu ko ɗari uku haka. Haka muke aiki da shi muke siya, muke aiki da shi. Akan siyan wani abu daban, gaskiya gwara kandir ɗin. Amma dai akwai illan kandir wata rana, wata rana sai mu manta mu bari a kunne, haka zaizo ya kare ba wanda yake aiki da shi. To, muna ta yar, zubar da kuɗi kawai a banza. Wata rana kuma, har zai iya kama, ya taɓa kama kafet namu na wuta ma ya fara ci. To duk wannan illan aiki da kandir da muke yi ne. Eh ina aiki da kandar sosai.

Eh to wane irin mai nake amfani da shi na shafawa ne? Kidai main dafa abinci, kodai man yin a cikin tuƙa mota da kuma wansu abubuwan aiki. In har main na shafawa ne gaskiya ina aiki da Vaseline kamfanin mai Blue Seal da kuma ina aiki da main shafa jiki ana kiransa Jargons. Eh ina aiki da su biyunnan sosai. Vaseline an gaskiya yana sa ne kar in ji sanyi da kuma Jargons in yana sa eh fata na ta yi ɗan walƙiya ta yi kyau. Biyunnan nake aiki da shi a shafawa. A main dafa abinci ne ina aiki da Kings. Kings yana da kyau amma akwai tsada shi ne damun. Eh kwanan nan na fara aiki da Aziz don shi baya da tsada sosai amma main in main main vegetable ne. Eh vegetable oil ake kiransu. Ina aiki da shi sosai. Eh da kuma akwai watarana ina aiki da main kulkuli. In an muka yi dafa kulkuli muka yi kulkuli aka masa main in muna aiki da shi mu dafa eh abinci main gyada ake kira. Ko main eh main gyada wayansu ce main kulkulin su ce main gyada. Shi muna aiki da shi watarana. Shi in ba tsada sosai kuma za ka iya yi ma a gida. Eh a da muna aiki da man toki duk wannan ma dafa abinci ne. In aka zo mota da wansu kayan aiki eh ana aiki da fetir. Muna aiki da fetir mu sa fetir a cikin mota mu tuƙa motanmu. Wayansu motocinmu muna sa dizal a ciki tun ba manyan motocin ba masu ɗiba yashi muna sa eh dizal ne a ciki. Eh sai to akwai nan da nan ɗayan da muna sa bakin mai mu canja don shi ya sa wannan ya yi aiki mai kyau. Bakin mai kam har a kan keke watarana a kaca muna sa don yayi laushi mu samu mu tuƙa keke ya tuƙu da wuri sosai. A injin markaɗe ma munan sa bakin mai. A a wani abu mai buris duk wani abu mai buris da akwai a gidanmu da yake yin sassa muna sa mata bakin mai don ta wannan ta zanna mai kyau. Watarana muna ma aiki da bakin mai don mu hana eh katakon mu ta ta ta ta ruɓe daga cinyewan gara. To duk wannan muke yi.

Eh to a yadda ɓangaren duniya ta zama yanzu, gaskiya ne ina aiki da AI, ina aiki da kwamfuta da kuma ina aiki da, ina da yaran da nake basu aiki su taimake ni da shi. So in har kaman an ce in yi haɗa abubuwa ne, zan yi kira su zo su yi printing, in ba ma yaran su taimake ni su yi, su yi typing a lokaci ni kuma zan yi aiki da AI da ilimi na in, in rubuta abun da ya kamata. Sai in ba da a yi min typing, in aka yi typing sai a yi printing. Wannan a ɓangaren aikin abun printing, printing ne. In har a maganan kaman aikin office domin ni an ba ni aiki kaman sport director, eh wancan ina kiran masu ilimin wayar da kai, in tambaye su kowa ya ba da shawarar shi. In aka ba da shawara sai mu fara raba aiki bisa bisa da ƙarfin kowa, sai a fara aikin a rana rana. Da kuma wansu aikin su zuwa neman kuɗi. To in muka yi magana aka ba mu kuɗi, shikenan kawai da kuɗin ka biya kuɗi za a yi ma wannan aiki ka biya wannan. To haka ina yi in haɗa, haɗa, haɗa aiki na in ƙare sa a lokaci mai kyau.

To gaskiya ban cika son ɗaki na yayi haske sosai ba. Amma dai ina son ɗakin ta yayi haske a wasu lokaci wasu lokaci kuma bana so. Daddare in har na ke son yin karatu ina son ɗakin ta yayi haske. Amma in zanyi bacci gaskiya ina kashe wuta bana so tayi haske in har kuma maganan hasken daki a maganan tsafta ne tabbas ɗaki na ina sharewa da kuma ina tabbatarcewa ɗakin na da haske ba datti ba komai amma maganan wuta kam a'a bana son haske dayawa daddare in zanyi bacci ina so ko ina ya zama duhu. In zan kalla fim a waya na ina son wurin na duhu. Amma in har kaman na tafiya ko in zanyi karatu ne a ina son haske gaskiya.

Eh to inayi bancika yi ba dai amma ina yi ina waƙa ina yin waƙa cikin zuciya tun ba an nake zama a inda akwai jama'a sosai kuma in na furta ta in na rera wakan zai dame mutane ba a na ringa yin ta cikin zuciya da kuma ko wakokin da banaso wa'a mutanen gefe na suji to irin wakokin can ina yin ta cikin zuciya nima bancika yi ba gaskiya ba akwai shi nake yin waƙa a zuciya na ba amma dai wata rana waƙan ma a zuciya tana kwantar da hankali da kuma akwai wakokin da ban iya ba in haka na je aka sata a waya ko a cikin MP sai in fara maimaita ta a cikin zuciya bana furta ta don na san ban iya faɗin abubuwan daidai ba eh to duk wa'yannan dai yana faruwa.

Maganin tsarkake gida yana tsarkake gidan mu kullum fa. Ko wace rana da ina yi daga Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, sati, Ladi, Asabar duka baki ɗaya ina sarkake gida. To in baka yi ba cuta zai zo, cuta kala-kala za su zo, su kama ka, su sa ka zuwa asibiti, za ka kashe kuɗi, za ka zanna ba ka jin daɗin jikinka da ma ban da ma haka. Mutane suka zo gaishe ka, suka gan cewa gidanka ba sarkake ba ai za'a fara maganganun da bai kamata, ana ganin ka da idon da bai kamata ba. To shi ya sa gaskiya ina tsarkake gidana kullum da kuma garin da ma nake a Maiduguri akwai ƙura, ƙura yana da yawa sosai, ƙura na zuwa ko ta ina. To in baka tsarkake gidanka ba ai za ka samu damuwa da maganan ciwon zuciya, ciwon kirji eh shi ya sa gaskiya. Da kuma waɗansu gidama kamar a da yanzu gidana ai akwai murhu muna da five minutes da murhu to akwai hayaki ko ta ina yana zama. Dole ka gogge gidanka, ka fiye tsaf ka fesa turare, ka kunna tiraren wuta so da in har mutane suka zo su gan gidanka tsaf kai ma zuciyan ka in har filling ba da tirciyan ka za ka zanna da hankali za ka ji ɗadi. To ba abu kaman kuda ya dame ka, ba kiyashi, ba ƙwari duk babu.

Ina share gidanmu kaman sau biyu a rana. In na share da safe zan share da yamma. Haka nake share gidanmu. Share gidanmu gaskiya akwai wahala, hatun kasa ne a cikin gidan ba a yi tiling cikin gidan ko an sa interlock ba. So share gidanmu yana ɗan ban wiya. Babban gida ne kuma ko itace ne mai zubar raganye. To itacen ne mai zubar raganye nan kuma yana zubar raganye sosai a wayansu lokaci. Shi ya sa ina share gidan su biyu. Na share da safe zan share da yamma. Da kuma ko badun haka ba ya kamata a share gidan don gidanmu ya zanna da tsafta. Mutane suka zo su gan gidan cewa yana da tsafta akwai ibada mai kyau.

Sosai ma ina aiki da kun-nen waya. Ana kiransa headphone ba da yaren tauranci. Ina aiki dashi sosai. Inada kwaya ɗaya na kamfanin Oraimo da ɗan sa ɗaya. Shi na seyi shi dubu arba'in da biyu lokacin. To ni na fi so in sa don yana taimake ni kar in ji surutu da maganan mutane. In zanna da kim sawa a hankali na. In kimsa hankali na wuri ɗaya, in yi karanta abun da a gaba na ko inyi aikin da gaba na da kuma in nake son ji kiɗa ina son yanda sautin na fita. Yana bani bas mai kyau yana da kuma in zai yi bacci duk woni surutu dai in harma watarana akoi bawuta sauro su kayi yawa. Yana taimake ni kar in ji kukan sauro da motsin su a kunne na. Gaskiya yana min kyau da kuma ni dai na fi son shi don bai cika ɓatawa ba. Ba kaman Airport ba in naka sawa ina iya manta inda na ajiye yana ɓatawa. Amma kungan kunnen waya a sosai ina rike wa. Yana daɗewa a wurina baya ɓacewa. Masala na da shi dai kawai dai watarana zai iya karyewa ko kuwa abun da ake ja a gyara shi. Don ya zanna a kan mutum yana iya slack shine kawai matsala na da kunnen waya.

Ina ajiye makullin na a ɗaki ne. Cikin kayana nake ajewa, nake cikin ɗaki. Amma in har zan fita na rufe ƙofa, ina iya ajewa tare da maƙwabta na, wata rana kuma ina tafiya da shi na rike. Ni dai ina ɓatar da makullin ƙofa gaskiya sosai. So wata rana bana yawo da shi, ya fi in bama abokina ya rike mu. Da kuma makullin mota kam dole zanna wurina don in yi aiki da shi in tuƙa mota. Sai makullin loka wancan a kai nake bari don akwai maigadi wata rana. So in akwai maigadi ina bari a kai, ba abun da ke faruwa. Makullai ai kam ai daban daban. Akwai na abubuwa daban daban. So ajiyan su kuma daban daban ne. E, akwai makullin class, makullin class, class rep namu yana ajiye da shi. Ni dai na wa kam ina ba ma maƙwabta wata rana kuma in ba ma abokina wata rana kuma in tafi da shi.

Eh ina biyan kuɗi ta waya sosai. Na fi aiki da biyan kuɗi ta waya ma ta apps kamar su Opay, su Kuda da bankunan apps nawa kamar su GTBank, su Guaranty Trust Bank duk ina aiki da su. Su har maganan tura kuɗi ko in biya kuɗi ta waya gaskiya ina yi sosai. A kwanannan ma na biya ma wani koyarsuwa ta waya na. Yau da kullum ta wayar na nake biyan kuɗin abinci, ta wayar nake biyan kuɗin kaya, kuɗin duk abun da za a yi aiki da shi. Saboda shi ya fi sauri da kuma samu rike kuɗi a hannu a biya yana wahala yanzu tun ba kasan da muke a Najeriya ba. Shi ya sa na fi so in biya ta waya. Ta wayan yana sauri, yana da ba matsala maganan canji za ka tura daidan kuɗin da kake soka tura.

Kullum ina fara aiki kaman karfe takwas na safe ne. Eh shine lokacin da na saba fara aiki amma watarana yana iya juyawa ya fara karfe goma, watarana a fara makarar karfe kaman biyu. Aiki mu in ba furcecen lokacin da ace an san karfe takwas ne amma dai mafi yawa dai karfe takwas na safe ne na yafi. Amma kamar yadda na faɗa watarana ogan mu baya nan ya ce mana mu zo karfe goma, watarana ya ce mana mu zo karfe sha biyu, watarana ya ce mana karfe biyu. Amma fara aiki kam in har a ranan da yana nan ba wani matsala ko wani abubuwan da ya zo a gabansa to eh muna fara wa karfe takwas na safe.

Gaskiya banda cikakken wurin da nake tofa miyau ko ina dai a hanya ne, duka inda yau ya taro mun ina son tufar, tufar wani key. Watara na kuma hany, eh haɗi wani key in da. Eh, watara na in har akwai tissue a hannuna sai in tufar da ta cikin tissue in naɗin in yara. In ba tissue kuma kawai in tufar da ita akan ƙasa sai in rufe ta da ƙasa. Watara na kukan ganye ma kawai tufar wa nake yi to haka ne bana da cikakken wurin da zan ci a ga shi ina na tofa nyaun.

Eh dole na kullum ina shanya safa. Kuma dole mutum ya shanye safa kullum. Dun akwai abubuwa da yawan da za su iya jima a ƙafanka. Akwa kaman inda muke zama akwai kusosi, akwai kaya, akwai fasasshen glass gaba ki ɗaya in ba ka sa safa ba to za ka ji ciwo. Sa safa kuma yana da kyau don a inda muke yau akwai zafi watarana akwai sanyi sosai. To tun ba sanyi ba dole ka ɗan sa safa, ɗan tare ma sanyi zo cikin ƙafanka. Wa'insu suna da sanyin ƙashi kuma baya da kyau. In har sanyi na damunsu sosai so dole su sa safa. Eh sosai kullum ina sa safa. In har zan je buga bal ina sa safa. In har ma zan je wurin aiki ina sa safa. Safan na hana takalmi wari. Ina ajiye takalmi da tsafta. Shi ya sa ina so sa safa. In zan zanna cikin ɗakina yawa cikin ɗaki na fi son sa safa. Safa na ma kala kala ne kamar yanzu wanda zan je buga kwallo da shi. Na da kala kala na kwallon kwaya kaman kuɗu. Akwai na kamfanin Adidas, akwai na Nike, akwai Lacoste da kuma wani sport company ɗaya na manta da sunanshi. Shi ina aiki da shi gaba ki ɗaya. Ma buga kwallo ne sai akwai gajeru wannan nake sawa da kofa shuna wa in je makaranta in je class. Akwai wanda in zan je party shi nake sawa. To shi ya sa da gaske ina sa safa a kullum kuma yana da kyau don kwanakin baya da na gwada sa takalmana na ban sa safa ba in na cire kai ƙafa na wari yake yi kuma ba na so haka ya yafaru. To shi ya sa na ce to ni bazan iya gwada safa to kullum in na sa safa na dawo sai in ji takalmina baya wari yana da tsafta. Amma dole kuma in wanke safan. To in ban wanke safan ba akwai damuwa shi ya ci gaba da wari. Shi ya sa in na dawo ma zan wanke safa na gaba ki ɗaya. In na wanke su gaba ki ɗaya da omo mai kyau. Gobe in sake sa su in je inda zan je.

Sosai ma na fi kwana a ciki. A da ne na ke kwana a waje in akwai sanyi, zafi sosai. Amma yanzu haka akwai sanyi sosai ina kwana a ciki ne. Ko yaushe a ciki. Ya fi in shiga cikin bargona na lulluɓe in yi barci. Na fi barci a cikin da a waje. Amma in zafi ya zo ina fitan waje gaskiya don baran kwana a cik in akwai zafi sosai ba.

Burin mu a wurin aiki shine mugan cewa matasa, yara da kuma manya su fi ga baki ɗaya. Lafiyarsu ya zama mai kyau. Muna ba su magunguna da kuma muna yin hikiman dazamuyi mugance wa cutar da sun zo da shi an warkar da su. To wannan shine burin mu. Mugan cewa wanda ya zo da cuta zai iya koma lafiya zuwa gida ya ci gaba da aikin da yake yi. Kasuwanci ne ko mamene ya ci gaba da shi. Shine burin mu a wurin aiki. Burin mu a wurin aikin mugance wa en wayen wannan suka zo marasa lafiya sun koma da furta mai kyau da farin ciki mai kyau. Sun koma da jin daɗi cewa a wanda sun zo da shi da ba da lafiya gashi yanzu yana kafan shi zai iya yin aikin shi, zai iya je inda yake zuwa, zai iya ci abinci da kan shi, zai iya yin magana da kan shi, da kuma wannan shine burin mu a wurin aiki.

Inda nake yin bikin ranar haihuwa shine ina kiran abokanaye na su zo mu fita, mu je mu ci abinci, mu shaƙata, mu sha es kirim, mu buga PS ne, mu buga snuka ne, wata rana mu buga bol. Wannan mafi yawa haka na saba yi. Wata rana kuma ranar haihuwarta gaskiya bana biki kawai zan zauna ɗaki in bacce, in kalla movie, in kalla fim kenan, in kira masoya ta mu yi waya. Abun da na cika yi kenan ranar haihuwarta. Wata rana kuma zan kira mama na ne da mu yi addu'a da ba yi shawara. Wata rana kawai rana zai zama na kawai kamar kowace rana a rayuwa na. Ba wani abun da nake yi, iya in je aiki, in dawo, in zo in kwanta in bacci. Wata rana ma har kek ana siya mini a zo a haɗa party da abokanaye na.

Gaskiya abunda na keso a canja wurin aiki shine kuɗinda ake biya. Kuɗin da ake biya a wajen aikin gaskiya yayi kaɗan. Har aka haɗa da kuɗinda ake biya wayansu likitoci a wayansu ƙasa kaman a America, kaman a Australia da su UK. Gaskiya kuɗin da ake biyan doctoci a Nigeria yayi kaɗan. A haka ma yanda aka haɗa, aka, aka haɗa mutanen da basuda lafiya da ko wane likita daya yake gani a Nigeria yanada yawa. Yana iya kai doctor ɗaya da marasa lafiya kaman dubu biyar. Kuma yanda shugaban ƙungiyar abubuwannan ta faɗa shine, ko wane doctor ya kamata ɗari shida ne. To duk da haka muna aiki da yawa, muna gajiya amma kuma ba'a biyammu kuɗi yanda ya kamata. So gaskiya abunda nakeso a canja wurin aiki na shine maganan biyan da akeyima likitoci. Todai a kwau ɗaya biyu abunda zan ƙara, zance ya kamata a, na so a canja kayan aiki. Ya kamata akwai kayan aiki kusa da hannunka. Kana juyowa akwai kayan aiki. Basai ka faɗama marasa lafiya yabita waje yaje ya siya kayan aiki. Ba ya kamata akwai kayan aiki nan da nan a koyaushe. Tun in akwai haka to ran mutane da yawa, Allah ze cece, ran mutane da yawa watarana rashin kayan aikinne yakesa ake samun mutuwa a asibiti.